Eh ina amfani da waya na a ko wane lokaci ko na ce ko yaushe. Amma kuma aƙalla ina amfani da waya na ne sau uku. Saboda da safe, da rana da kuma da daddare ina amfani da waya na.

Eh, ina sa unifom a wurin aiki ko mu da rana saboda da shi ne muna aikin mu. In za mu shiga wurin aiki sai mu sa unifom tukun kafin mu fara aiki.

Eh sosai. Ina kuna kandir a gida. Musamman lokocin da ba wuta, yana yi mun tamako sosai wurin wato aske a ɗaki na. Saboda haka kandir yana da kyau sosai.

Eh ina kallon madubi sau biyu a rana safiya idan nayi wanka kafin inje aiki da kuma da yamma idan na dawo wurin aiki nayi wanka na sai in kalla madubi.

Ina kula, muna kula da gashinmu ta hanyar wato, wanke su sosai, wanke su da sabulu da ruwa sai kuma aske kowanne wasa guda ɗaya.

A'a, ba na ma magana ballantana a ace in rera waƙa lokacin da ina wanka. Ba na haka ba, ba na yi ba. Sai na gama wanka na fita zan iya yin haka, amma lokacin wanka bazan iya yi ba gaskiya.

Eh ina bayar da shawara a wurin aiki kuma shawarar da na bayar idan ya musu kyau. Suna ɗauka kuma su yi amfani da shi har mu samu nasara saboda haka ba da shawara a wurin aiki abu ne mai kyau sosai.

Ni na fi son cover shoe ne. Eh, duk lokacin da na fita in nayi shiri zan fita waje sai in sa ta, in sa cover shu na sai in fita waje ko inji tafiya to sai in sa shi.

Ina tarɓa baƙo ne da girmamawa, da daraja da kuma adalci, in kyautata masa da ɗuk abun da zai yi game da shi, saboda na sani cewa ai baƙo abin girmamawa ne.

Eh, ina yi addu'a kullum ko da rana. Da safe kafin in fita gida na sai nai addu'a kuma a dawo na ma sai nayi addu'a. Saboda haka addu'a ko da rana ya zama kaman wajibi ne a gare ni.

Ina magance matsaloli a aiki ne nasu kostoma. Duk wani kostoma da ya yi mun wani complain ko ya kawo wani ƙorofi sai in kira shi in tambaye shi me yake damu da shi, me yake tafiya da shi ko kuwa menene damuwa sai ya kawo sai kuma mu zauna da shi muyi magana muyi musasanta.

Kayan itacen da na fi so shine mangwaro, da kuma lemu. Akwai kashew a ciki. To, ka ga guda ukun nan? Sune na fi so sosai a rayuwa ta.

Ina rubuta ruhotu so biyu aka wane rana ina rubuta da safe baya shigowa na aiki sai rubuta ruhotu da kuma bayan na tashe wuri aiki na sake rubuta wato ainihi ruhotu.

Eh ina da fanka a rufin ɗaki eh inda da Ac sosai. Ma zai kai guda biyu amma wani lokaci ina amfani da ɗaya wani lokaci kuma ina amfani da duk bai biyu su amma ina da su guda biyu ne.